Kana fison zama birni ko ƙauye? Gaskiya to ana magana kan zama birni ko ƙauye. Kaga to shi dai ƙauye de akwai abinci, abincin gargajiya al'adu masu kyau amma tsakani ga Allah kam birni ta fi sauƙin rayuwa.

To, maganar yanke shawara a bakin aiki dai kai kuwa ka san sai ka duba waye shawaranka zai dama, meye zai biyo bayan shawaranka, kuma da waye da waye kuke shawaran da su. Ai kaga yanke shawara a wurin aiki ai ba na kan mutum ɗaya ba ne, sai an bi ƙa'idodin wurin aiki sai a ɗauki shawara.

To, ehm, mahimmancin aiki dai bai wuce ka duba ka ga wanne ne farko kuma wanne ne zai fi kawo maka riba. Wanne ne yake da ƙarancin lokaci, wanne ne in ba ka yi shi da gaggawa ko kuma a tsanake ba zai kawo cikas, sai ka duba. Sannan ka yi way in sai ka yanke hukunci.

To a al'adance dai mudai ea! Arewawa ko kuma a ƙasan Hausa akwai ranakun da ake cin kasuwa. Kaga ya danganta da inda kake kuma a inda kake nan wane rana ne suke cin kasuwa. Idan kana Wuri ka za ran Asabar ne kaje, idan Lahadi ne sai kaje. Idan Asabar ne sai kaje abinda kake nema rana ka za ake siyarwa sai kajira ranar ka je kai sayayyanka.

To, gaskiya kan farkon rayuwa ina cin abinci mai yaji. Amma kaga tunda aka fara maganar su olsa da wasu cututtuka da suka fara shigowa, sai asibiti suka bada shawara a bari kuma tsakanin ga Allah mu mun ɗau shawaran asibiti mun rage cin yaji.

Aikuwa barkono me ya ji ni ne jigo a kan cin barkonon me ya ji kamun asibiti, su ba ni, eh, shawaran na bari. To yanzu ka ga sai dai a taɓa a kai a kai sama sama saboda lafiya. Yanzu mun zaɓi lafiya a kan, eh, jure wa barkono inba haka ba haba Akwai mu dason barkono ne! Sa ba kusaba.

Eh to ka ga shi mura akwai magungunan asibiti, sannan akwai na gargajiya. Ka ga idan kana so ka magance mura cikin gaggawa, ka rage shan ruwan sanyi. Farko ke nan sannan se ka bi shi da magunguna sauki kam zai zo daga baya.

To, rana mafi kyau a mako dai bai wuce ranar Juma'a ba. Saboda ka ga za a ji a bauta ran Juma'a a samu lada. Don dai Juma'a ta fi birgenin, eh tsakanin ga Allah kam. Juma'a ita ce rana mai kyau a mako.

To, tebur kuma wurin aiki yau cika, kana da naka, eh, maƙocin ka nada na shidi dare ofishin guda ɗaya ne. Ko waye aikinshi a ɗauki shawaran juna a ga yanda za a ci gaba da wurin aiki yanda za'a nemo mafita ga abubuwan yau da kullum da za su shigo. Sannan sai a shawara kuma a wallafar da, me zan ce ma, a wallafar da ingantaccen aiki.

To yaya nake jira a layi dai bai wuce haƙuri ba, eh haƙuri. Sannan kuma da sanin me ya kamata. Kaga idan kana jira a layi ka ga kamata yayi wa'inda suka ɗan manyanta wayanda shekaru yayi nisa idan suka zo kaɗan basu wuranka su shiga gaba su je suyi, eh mata dai da suka ɗan manyanta ko me ciki haka ko tsofaffi a ɗan ɗaga musu ƙafa su je suyi sai a yi haƙuri kuma a tsaya a jira. Dan gaskiya ni ina jiran layi.

Kai, a wannan ni tunani ma nake yi kaman saɓo ka so ka yi. Ana maganan tuwo ake maganan shinkafa. Ai dukansu biyu da shinkafan da tuwon miya ne jigon ko kuma ya aka dafa. Ka samu tuwo da miya tadda aka yi miya mai kyau. Ai an gama, an gama batu. Hmm. An gama batu in dai miya ta yiwu. Sai ka ci tuwon ma da yafi girman cikinka ba ka gane ba. So miya ita ce jigo.

To ka ga dai nide na mijine, ba cika shara nake ba, sai de matan suyi, amma ace kamun mutum yayi aure, to ka ga zaka shara da safe kamun ka fita so so ɗaya kenan. In kuma wani abu ya faru da yamma sai kaɗan sake sharewa. To shi kenan be wuce so ɗaya ko so biyu gaskiya.

To, an dawo batun tuwo ke nan. Da kaga indi aka maka tuwon masara, ba muna tuwon masara ba. Akwai tuwon masara akwai muna tuwon masara. Sannan ta ji miya, ta ji miya. Miyan alayyaho da ya ji kabaiwa da,, a barba zaki fi ƙanana ƙanana a ciki, sannan sai a sa ganda. Idan ya ji ganda, malam tu sai a ɗan bi shi da kayan ciki da ɗan nama sama sama. To, ne gaskiya ko ɓata marai ma aka ya gida, san me za ta yi sai a shirya. Lallakam tuwo ita ce jigo.

To takalma dai bai wuce zurfi duka ba, a soka ƙafa a tafi Allah ya kiyaye hanya. Amma shi takalma Ai wanda zaka sha iska shi zaka so indai ba zaka sa ko sut ko wani babban kaya bane da sai an rufe ƙafa in kuma ƙwallo zaka je a zuge ƙafa a je a taka leda.

To dama ai kwana cikin ɗaka yafi komi sauƙi. Aje ɗaka a kwanta a tashi lafiya. Amma kwana ɗaka ai ya fi, ina ma maganan kwana waje? Ina maganan kwana waje? Eh ga ka ga iyalai, dole ai a ciki za'a kwana, a huta kuma a tashi lafiya.

To gidan abinci da ka gani, Prix Air, Dominion Pizza suna saye nan, meye sunanshi? Chicken Republic. Sama sama dai shi Chicken Republic ɗin ake shiga amma Dominion Pizza da Prix Air yawannan amarya kam kulle sai ta ɗanɗana in ba ma bata ɗanɗana yau ba gobe kam dole sai ta ɗanɗana., zaman lafiya muke nema dole muyi ladabi.

Ai amfanin kasuwa shine ciniki, da ba ciniki kam da kowa ya koma gida. Daidai gwargwadon kam akwai ciniki kuma ana godiya kuma ana neman ƙarin ciniki. Dama ita ce amfanin kasuwa, ciniki. Me kaje siyarwa ka sayar ka dawo, me aka zo siya a samu a siya. Kowa yayi farin ciki a koma gida da farin ciki. Ita ce ma amfanin kasuwan ai koko.

To, akwai lugga da lafazi nah, tabbatar da cewa shi abokin ciniki ya yi ciniki, yana farin ciki, ya siya, kai ma kana farin ciki. Kuma akwai maganan da yake cewa shi abokin ciniki shi ke da yanke hukunci. Kaga kam, dole a bi abokin ciniki a hankali, ya yi ciniki, ya ji daɗi, kai ma kaji daɗi.

Toh shi maganan jagoran mutane ya zama kaman an ɗaura maka nauyi ne, kuma ba ƙaramin, eh, nauyi bane. Saboda sha'ani da mutane ba abu mai sauƙi bane. To amma kai kuma sai ka san yanda zaka samu lafazi da basira ka shawo kan mutane su ji daɗi waɗanda suka baka jagora su ji daɗi waɗanda kake jagoranta su ma su ji daɗi.

To su kayan cici cici sun cika ko'ina. Ka fita yau ka ga wani gobe ka ga wani jibi ka ga wani gata ka ga wani kaɗan. Taba chocolate nan biscuit nan can, ko gugguru gas nan fululu kamfani iri iri, ɗanɗano iri iri. To ka gani in ka ce ka fi son wannan yau gobe ka so wani.

To, eh ana ajiye hotuna wuri iri-iri. Yau ka sayi flash ka tura su ka ijiye, gobe ka zuba su a system. Ga ɗan ƙaramin memory, memory card ka siya ka loda ka ijiye saboda kama virus ka dinga taɓa shi kaɗan kaɗan kana dubawa. Shikenan hotuna ba wani mahimmanci suke da su ba ko an rasa za'a ɗauke wasu.

Matashi ai biyu ne, sannan kuma in cikakke ne shi a sallin matashin sai an yi amfani da ɗaya ma ya wadatar. Amfanin bacci shine dai a tashi lafiya kawai. Ba wai, um, wani babban abu bane ka yau sai sare matashi. Hin ƙwaya ɗaya ma ya isa a kwanta a tashi lafiya. Eh, amfanin bacci shine a kwanta a tashi lafiya kuma a kwanta a yanda jiki ba zai yi ciwo ba, wuya ba za ta yi zafi ba. A kwanta a tashi lafiya shi ke. Nan bacci ta yi.

To gaskiya ni, bikin ranan haihuwa ba wai wani abu bane da nake yawan jiguntawa. Shi, eh, murnan bikin ranan haihuwa abu ne da yake nuna maka kana kusancin ranan mutuwa. So bai wuci aɗan canja abinci, aɗan yi wasu abubuwa kaɗan kaɗan ba a yi godiya ga mahalicci. Shikenan, ba wai wani, ehm, abun da za a zauna ai ta jiguntawa. Wanne dai a yi godiya saboda an ga yau, an ga jiya, ana kuma sa ran ganin gobe.

An duk ji inda na zauna sai nayi kokari in ga nasa abu ɗaya ko biyu ara yarensu. Ka ga Yarbanci sama sama, Nufanci sama sama, Larabci ma sama sama, Gwari ma saman sama. Al'adun kowa da kowa idan kaje ka dandana je ka zama an baka abaya kaɗan dai san wani abu a ciki. Ba ƙarin muhimmanci yake da shi ba, a tabbatar cewa ba a zama koma baya ba. Yaren wane ka san ka za, na wance ma ka san ka za, eh, ka zauna a wuri baka ƙare da su ba.

To ci da hannu da hannu ko da cokali ya danganta. Kaga idan kana cikin gida da iyalinka za ka ci abinci kamar tuwo sai ka ci da hannu. Idan kana waje za ka ci tuwon nan saboda kar wani ya ga kana ci ka shiga hakkinshi ya ga ka, ka ɗan sa manja ma ko wani abu sai ka ci da cokali yanda kowa yake ci. Amma abinciccika kamar su shinkafa ya danganta da inda kake, eh kuma wake wurin.

Eh, to ni na ga kaman ƙetare ƙafa, yana nuna kaman irin ƙananima kaɗan canja yanayin zama ne. So ana ƙetare ƙafa idan ka zauna ka ƙetare, in ka zauna anjima kuma ba ka ƙetare ba. So ya danganta da yanayin gajiyan ka ko kuma abin zaman shi ma kan shi. Eh, abin zaman ma yana, eh.

Ajiye kuɗi banki ne mana. A banki za ka ajiye kuɗi ko ka sayi ƙadara. Don gaskiya siyan ƙadara ma yafi. Hmm ka sayi gida can ka ajiye, ka sayi gida can ka ba da haya, ka sayi wancan can ka ba da haya. Don wanda za a ci a baki kuma a ajiye a banki, shuke ne?

To gaskiya kam ina cin citta a abinci saboda ita citta tana ƙara lafiya sosai a abinci kuma tana da ƙanshi kam. So ka ga abu mai ƙanshi, ai abu ne mai muhimmanci kuma abun da yake ƙara lafiya a jiki ai ka ga dole a so shi. To ni gaskiya ina cin citta sosai. Eh ina cin citta ina kuma son citta a abinci sosai sosai, sosai sosai citta kam. Eh citta kam ana sonta.

To su wurin aiki suna da ƙa'idodin su, matsaloli kuma wurin aiki suna da, eh hanyoyi da za a bi. Hanyoyi da wurin aiki suka tsara da za a bi, a magance su hanyoyin nan nake bi kuma in tsara in magance lafiya kowa ya tashi.

Eh, gaskiya ya rufe baki a al'adata. Yanda na tashi ya zama kaman dole ne. So duk yanda mutum zai yi hamma a nan dai inda nake ya zama kaman dole ne sai ya rufe baki, yai hamma a al'adance kuma haka muke yi kuma haka za mu ci gaba da yi.

Eh, gabatar da rahoto kuwa ni ina gani kamar abune da aka haife ni don shi. Dan ba sau ɗaya, ba sau biyu ba, na gwada. Kuma zan iya, kuma na iya, kuma nayi da ƙyau. Saidai kasan mutum kullum yana koyon sababbin abune, wasu sababbin hanyoyin da zaka je ka kankare fahimta a kai kuma ka yi. Ba laifi in baka ba rahoto a in sha Allahu kan rahoto kayi ta karatun Hausa da sanin Hausa. An haife ni a ƙasar Hausa, na tashi a ƙasar Hausa, so gabatar da rahoto ta harshen Hausa ko Turanci. Wannan, wannan ba abu mai wuya bane a wurinmu. Allah ya yarda.

Toh, didda wan da aka haifa a ƙasan Hausa an san dai a je neman karatun boko da Muhammadiya an taka, an sha tafiya, an sha gwaggwar maya to kam takawa, dere gwargwado kam za a yi. Ehh, dede gwargwado kam za a yi saboda an girma ana yi, an saba da girman ta zo abubuwan sun rage saboda ehh dubu biyu dinnan da aka shiga duniyan ta ɗan canja abubuwan hawa sun zo amma dai ace aiki da ƙafa kam.

Indai har fita ne, ko zuwa wurin aiki, ko zuwa wurin sha'ani, ko zuwa wani guri, ko fita daidai, to kam dole ne sai na sa agogo a hannu. Saboda, mahaifina yakan ce agogo shine cikan fitowan namiji. Eh, fitan namiji baya cika sai ya sa agogo.

To, ya danganta ga yanayin da mutum yake. Idan kana jin motsa jiki, hawa matakala ba matsala bane. Amma in mutum ya ɗan gaji, an yi aiki, an sha gwagwar maya, ita lift kuma ai ta zo da sauƙi ne sai ka shiga lift ka wuce. Amma, eh, matakaloli ko lift ɗin yanayi ne. Idan kana jin ƙarfi ka bi matakalar. Idan kuma kana jin ka gaji sai ka bi lift.

Namiji kaman wannan da ya tashi a gwagwarmayan ƙasar Hausa ace yana tsoron kwari. To yadai danganta kaga su manya manyan cinakunnan masu fuffuke, cizonsu ba daɗi amma tsoron kwari ga ɗa namiji a haba ina, ina, ina maganan tsoro a wurin kwari? Ina ma maganan tsoro zai fito a wurin kwari? An tashi an girma da su.

Lallai kam miƙe jiki, dole ne wannan. Ata shi a miƙe jiki, a ɗan jijjiga jini saboda aɗan ji ƙar, a samu ƙarin ƙarfi a ranan. Ya ɗan samu ƙarin ƙarfi a ranan dole a motsa jiki, dole a jijjiga jiki.

To, shi dafa ƙwai dama ruwa ne ya ɗan tafasa a wanke ƙwan a ɗan ɗiga ɗigon gishiri a ruwan sai a basshi ya tafasa, ya ju tafasa ya gudu da ƙwai ya dafu ba wai ka buɗe ƙwai kana jin ƙarnin ƙwai ba ni na fi son ƙwai a dafan shi. Eh, idan ka shiga yale yalen nan ka ji shi yana nemaya maka ruwan gari gari to komi yayi daidai kenan.

To shi kunna wuta wacce iri? Wuta ta ashana ni hura wuta, a'a wuta ce na ƙwan fitila, a'a wacce irin wuta? Dan duk ba irin wutan da bama kunna wa. Inde za ka dafa abinci ai ka dan kunna gas ɗin ka ko ice ko kuma ka kunna wutan, eh fitila. Ai dukkan ana kunna wa kam, duk muna kunna ba wacce ba ma kunna wa. In kai kicin ɗin ka dafa abinci ne to, in ta wutan ne na ganin haske to, duk ana kunna wa.

Eh to shi maganin sauro na feshi dai za ka fesa ka rufe ɗaki kaɗan da yamma. To bayan ka feshe wannan da yamma akwai shi gidan sauro wacce ake kira net. Don ka sa net ɗin ka, yai ka kwanta amma bayan ka feshe ɗaki. Mu haka muke yi da iyalin mu kuma in sha Allahu malaria dai kam, malaria dai kam tana wuya. Don gaskiya bamu wasa da maganan sauro.

Cewa aka yi bakonka kula da shi ya fi muhimmanci akan kula da kanka. To kaga rike baƙo kuma ya zama dole, dole a, a, a tarbi baƙo. A sa wurin ya zama mai kamar wuri mai kyau, wurin da ba zai so ya bari ba. Yaji daɗin zuwan shi, yaji daɗin zaman shi a wurin. To kaga in dai har ka yi haka shi ya ji daɗi, kai ma za ka ji daɗi. Kuma gobe zai je waje ya ce "ai kuwa da na je wurin wane kasa." Kamam ban ma fita na bar gida ba.

Ai banso kuma kamar kana so kaɗan ko ana, ace ana so a ɗan rage lissafin ne. To wajen ina son dambu kuma sannan ina son ita shinkafan mu da wake da mai na gargajiya sannan tuwon masara, miyan kuɓewa ko kuka. Yauwa.

To shi zuwa kasuwa ya danganci ga inda kake kuma ranar da ake zuwa kasuwa, ranar da wurin da kake zama suke cin kasuwa. Kaga mu nan inda muke zaune ranar Lahadi ne ranar zuwa kasuwa. Eh mu je Lahadi mu ci kasuwa ka siya kuma ka siyar. Eh ka siya kuma ka siyar kowa yaji daɗi.

To, shi wata yana da wani nishaɗi. Za ka ji daɗin ganin yadda ya fito, za ka ji daɗin ganin yadda yake haskaka gani. Za ka ga taurari a gefen shi. Gaskiya ina son kallon wata. Eee, ina son kallon wata. Sosai ma kuwa ba wai muna kallo ba, kallo na asali.

To, eh shi aiki yana da awowin ƙa'ida, awowin da za ka yi aikinka ƙa'ida. Saboda haka ka koma gida ka cigaba da harkar na yau, ai ba abu ɗaya bane. Ko wanne a cikinsu yana da awowin shi na ƙa'ida. In ka ba ko wanne lokacin shi kuma ayi magana ya ƙare, shi kenan.

To, wurin aiki dai dama kana neman eh, inda zai zama akwai eh, ya zan sashi natsuwa. Akwai natsuwa kuma ma'aikatan wurin suna taimakawa juna kowa yaji dadin aikin shi. To wurin aiki mu gaskiya wuri ne mai kyau, wuri ne da kowa zai so ace gashi yau ace wai shi a wurin yake aiki.

To ita kuma bacci ai ita ce hutu. Ita bacci ai ita ce hutu. To ka ga ya kamata ne ace in lokacin bacci ya yi an gama al'amurra na ranan a ba bacci lokacin ta saboda lafiyan jiki bana wasa da bacci tsakani da Allah. Lokacin bacci ya yi shike nan sai a kwanta, a yi bacci saboda aji daɗin jiki ra washe gari.

Lokacin da ruwa ya zo ai ta noma ne. Ka gan mun gadi noma, mun je makaranta mun karanta noma. Na yi first degree ina a Agricultural Science, so na karanci noma kuma ina noma a gida. E, su ka ga professionally ni manomi ne. Eh, traditionally ni manomi ne. So ruwa itace, itace namu lokacin.

Lamba mai albarka. Ai lambobin gaba ɗaya masu albarka ce, wacce dai ta zo ta zama ita ce jigo, ita ce kawai jigo. Kuma sai a ce lamba ɗaya, lamba ɗaya ya fi komi zama jigo. Ɗaya, saboda ita ce farko. Lamba ɗaya, hm, ita ce farko, ita ce jigo.

To, ai shi har ka zo da shara akwai masu zuwa su kwashe shara. Akwai masu zuwa da za su kwashe shara kai kuma ka dinga biyan kuɗi, ka biya kuɗi azo a kwashe ma shara. Shi maganar kwashe shara ai ko an dan daina zubar da shara, sai dai kawai azo a kwashe. Kai kuma ka tafi, hike nan.

To, an shiga ofis ai sai a yi a renjin kujeru ko sai a renjin tebur? A renjin tebur a gaisa sai a hau kan aiki. Amma shi main aim ɗin zuwa ofis din ai dan ai aiki ne, so da ka zauns kaɗan kintsa ka huta ai sai ka fara yin aikin ka wai shi ke nan.

Eh, shi wurin aiki ba ka neman ya zama sai dole ka samu abinda zai ƙara maka ƙarfin gwiwa. Amma kaga abubuwan da suke da muhimmanci shine a ofis idan ka yi aiki yayi kyau sai a yaba ma, sai a nuna, sai a ɗan ƙarfafa wa'inda suka yi wanda yafi. Wannan yayi kaza ta yi kyau sai a ce wow wane kaza ya yi aiki mai kyau an yaba da shi. Duk da haka wani zai so wannan zai zama min wani ƙarfin gwiwa shi ma yayi mai kyau.

Kujerun kan, masha Allah. Eh, kujeru ba laifi. Tun da dai za a zauna kuma ba za su ja ma mutum wani ko sitting posture mara kyau ko ciwon baya ko ba sirri. Kujeru dai ma su daɗi to, ai ka ga ba laifi. Abu ne da kowa zai ji daɗin zama a kai aiki.

To, inda kake zama da maƙotanka lafiya, a gaisa, ai hira, in taimako ya zo a taimaki juna, a zauna a nemi shawarwari yadda za a samu cigaba a unguwa. To, aikwa ka ga abin da mutum yake nema ya same shi, eh an samu komi kam.

To akai-akai wanda ya kama za a biya ta waya ai sai a biya, wanda kuma ya zama za a jene a cire kuɗi a ba da hannu da hannu sai a yi. Eh amma yanda ah ake cewa gwamnati yanzu tana tapka haraji kowane kuɗi kaɗan za ka taɓa, ai kuwa ka ga dole a koma gargajiya a dinga mika kuɗi hannu da hannu saboda ka miƙa kuɗi kaɗan gwamnati ta kwashi wagga. Ayaya yana nema a yawa shi.

Takardun aiki wa'anda ba za su zauna a wurin aiki ba suna teburin gida na aiki. Komi kamata yayi a ƙa'idance ya samu wurin shi. Takardun da baza a ije su a wurin aiki ba wanda ya kamata ne a dawo da su gida suna inda ya kamata a ijiye sa teburin aiki da ke gida.

Farkawa da asuba, dan wani lokaci ma ƙarfe huɗu da rabi na asuba an farka. Eh, shiyasa yake da kyau a yi bacci da wuri, kwanta da wuri don a tashi da wuri. Ƙarfe huɗun asuba an tashi, huɗu da rabi an tashi. Eh, fara shirye-shirye a kintsa iyali, a shirya a je wurin aiki, a dawo da wuri, a koma a huta da wuri. Eh.

Toh, yakan yi wuya dai a ci abinci a wurin aiki amma in ta kama za a ci abinci a wurin aiki, sai ayi order-n abinci ne a kawo. Eh, sai ayi order abinci a kawo a ci a wurin aiki a wuce.

Tuf, bokitai na gida kuma ayi adadin su ba abu bane da za a zauna a yi ga bokitai suna da yawa mai ishi. Wa'anda ake amfani dasu amfanin yau da kullum wayanda kuma ake amfani dasu akai-akai idan ta kama. Eh, duk suna nan a ajiye an jibge. Abu ne da ka san wata rana zaka nemi adadin da ya fi na yawan da kake bukata yau. To dole ka neme su ka ajiye. Abu ne da ka san zai iya fashewa a ɗauko wani.

To ita dai wannan tambaya na magance koke-koke. Ba a yi tambayan nan cikakkiya ba. Wane irin koke-koke? Koke-koke na babbobin da ake kiwo, a'a, koke-koke ne na yara, a'a, wani ne ke kuka da kaza-kaza. Koma wani irin koke-koke ne, ai magance shi hanya ɗaya ne kuma shi ne a bi ta hankali, a ba da haƙuri, a lallashi mai kuka.

To, professionally dai a ba da umarni ka yi aikinka. To amma idan kuma aka ba ka umarni ka yi aikin ka je yin aikin ka ga umarnin nan da aka ba da akwai kuskure a ciki, mutum ne wanda ya buɗe ƙofa for suggestion, shawarwari ke nan. Sai ka ba da naka shawarwarin a duba idan shawarwarin ka za a bi to idan kuma nashin ne dai yafi sai a yi, eh haka ne.

To, shi tsaki ya danganta idan da babba kake ko a ina kake, to tsaki kam bai kamata kayi shi ba. Don gaskiya ni bana tsaki amma ace kana zaune takanka wani abu ya baka haushi don kanka, don wani abu kana kai kaɗai, aikam zaka iya tsakin. Amma tsaki wurin wanina nan ko kwa yaro ne bai kamata kayi ba. Saboda yaron nan idan ka gaya ya ga ka yi, gobe zece zai yi. In kuma ya ka ga tsaki kan ba abun da ake so aga mutum yana yi bane.

Eh, eh ina rubutu, rubutu da za'a gane, zan gane, ka gane. Ai dama shi, amfanin rubutu is for communication purposes. Idan ka rubuta rubutu wani ya gane you have communicated. Musannan ai saƙo ya isa inda ake so ya je. Amfanin rubutu kenan.

A tsanake, bi rubutu a hankali kuma a tsara shi yadda ya kamata, sai a yi rubutun yadda wani-- sai a bi su akan lokaci yadda ya kamata. A yi su, a yi su kuma kowa ya tashi lafiya. Haka ake tsara rubutu yadda ya kamata. Eh, haka ake tsara rubutu yadda ya kamata.

To, idan ana maganan kyauta, wane irin kyauta yake son bayarwa? Ai, idan zaka ba da kyauta, na farko abun da zaka duba ba abun da kake son bayarwa bane. Wanda kake so ka ba kyautar me yake bukata, me zaka ba shi da zai ji daɗi me kuma zai so a ba shi. Sannan he ka ba shi komi yayi lafiya.

Gaskiya gaskiyan nafisan kayan gishiri, saboda tsakanin da Allah ni ba wai nama cikacin, eh, zaƙi bane. Bana cika san abubuwa masu zaƙi. Ko dai ma dai zai yi zaƙin dai ya zama sama sama ba wai zaƙi yayi wa abu ya zauna yayi fau ba a'a. A samu dai ɗanɗano kaɗan kaɗan. Eh a samu ɗanɗano kaɗan kaɗan. Eh ya fi.

Eh akwai fanka a rufin ɗaki kuma sannan akwai fankan teburi kuma sannan akwai fankan hannu. Duk ba wanda bamu da shi saboda zafi. Ka gan yanayin canja zafi ta yawa wance yake available da shi za a yi amfani. So akwai duka, akwai kowanne akwai. Hmm.

To, ya danganta dame kake son siya. Eh, idan kaya ne zaka iya order a kawo maka ne. Ni gaskiya na fi son yin order a kawo mun. Amma in kaya ne da kake nema a gaggawa ko kuma kaya ne da sai ka duba ingancin su sannan zaka siya, zan je in siya kaya na in bada kuɗi in ta shi in dawo gida.